Eh na fi son tufafin auduga akan na siliki. Saboda shi tufafin auduga, tufafi ne wanda baya da nauyi a jiki sannan ko da yaushe mutum ya ga da ma zaka iya cire shi ba tare daka sha wahala ba, amma na silika yana matsa mutum a jiki.

Eh ina koyon yare, ina koyon yaren Larabci, ina koyon yaren Turanci. Da yake kinsan yanzu a duniya English, Turanci shine yare mafi yaɗuwa a faɗin duniya. Shi kuma Larabci ina koyon shi ne a matsayin yarena na addini na. Ina koyon shi ne domin in san abin da ya shudi danganci addinina a sauƙaƙe. Shi kuma Turanci yare ne wanda nake koyon harkar kimiyya ta zamani da kuma yadda zan yi magana a rayuwa na na yau da kullum.

Eh, ina iya kunna wuta. Ina iya kunna wuta sosai kamar wutar murhu wanda ake kunna itace. Sannan kuma ina iya kunna wuta na gas. Ina iya kunna wuta na risho. Ina iya kunna wuta.

Ina son in kalli fina-finai na Hausa saboda in ƙara ilmi game da al'ada na. Sannan ina son kallon fina-finai na Turanci domin in ƙware wurin koyon Turanci. Ina son kuwa kallon fina-finai na barkwanci na Larabci saboda in ƙware a Larabci.

Eh, ina amfani da kunnen waya saboda in idan ina tafiya zan kejin waƙa ba tare da sifikan wayana ba, ina amfani da kunnen waya domin in saurari waƙa.

Eh ina sanya agogo a hannu sai dai ba sosai ba. Ba kasafai ba a kullum. Ina saka shi lokacin da na yi wanka, idan za a je haraka na biki ko kuma taro na walima da dai sauransu. Sannan kuma ina saka agogo domin duba lokaci, lokacin da ba na riƙe da waya na ko kuwa in ba caji ina daurawa saboda in san lokacin da ya kamata in yi wasu abubuwa na rayuwa.

A'a, son wani lokaci na fi son kayan zaƙi, wani lokaci ma ina son kayan gishiri. Kamar lokacin da nake jin yunwa sosai bana son in sha abu mai zaƙi. Na fi son in samu abinci mai zafi, mai gishiri in ci kamar shinkafa da wake da gishiri, maimakon na ci abu mai suga.

Ina ajiyan kuɗina wani lokaci a cikin aljihuna, irin kuɗin da baya da yawa kamar dubu ɗaya, ɗari biyar abin da yayi ƙasa. Amma na fi ajiye kuɗina a banki, asusun banki saboda gudun matsala da kuma sauƙaƙe tura ma wani kuɗi.

Eh, ina iya jefa dutse ne sa. Gwargwadon inda nake so in jefa dutsen sannan gwargwadon, iya ƙarfi na. Kin san cewa shi jefa dutse sai da ƙarfi sosai kuma da yana yin mutu yanda yake so ya jefa dutsen.

Gaskiya wasu lokuta na fi kuzari da safe saboda lokacin ne mutun zai tashi duka gajin shi ya sauka. Amma idan yamma ya yi ko maraice ya yi, wataƙila na yi aiki sosai na gaji. To irin wannan lokacin na fi son na fi kasala. Ba kuzari a jikina.

Eh, a duk lokacin da na iso ofis ina fara zuwa in gaisa da ogana, in gaisa da ma'aikatan da muke aiki tare sai in zo in shafe kujeru na. Ina shafe kujeru na sai in daidaita duka ayyukan da na yi jiya sai in fara ayyukan da zan yi yau. Su ne abubuwan da nake farawa sai in fara da zuwa in rubuta a takarda tabbacin cewa na zo ofis da wuri.

Eh ina iya barci da rana, amma akai-akai, ba kullum nike samu yin bacci da rana ba, saboda aiki. Ina zuwa aiki daga ƙarfe tara zuwa karfe goma, na yamma. Sai dai idan na je wurin aiki ba aiki sosai, ina ɗan kwantawa a ofis, in yi barci, kaban na awa ɗaya.

Ina son bayar da kyautan aikin hajji ga mahaifiyata. Ita ce kyautar da na fi so in bayar a rayuwana. Saboda a lokacin da za ta je aikin hajji, a shekaran ne aka haife ni, to ina so in yi sanadiyar zuwan ta aikin hajji. Kuma ina so in yi mata kyauta ta bazata wanda ba za ta sani ba kawai sai in ce mata gashi "na biya maki kaza, ina so ki je ki yi kaza".

Ina share dakina sau uku a rana. Idan yara sun ci abinci da safe sun wuce makaranta. Da rana, idan an ci abinci ɗaki yayi datti shima ana share. Da daddare idan an ci abinci ana shirye-shiryen kwanciya ina share dakina saboda a saƙon da za'a kwanciya hankali kwanciya.

Eh ina iya yin iyo a ruwa sosai. Na iya iyo tun ina ɗan ƙaramin yaro kuma ya amfane ni saboda ni ɗalibi ne wanda nake koyon ɗabi'ar halittu ta ruwa kuma ina aikin practical dina a cikin ruwa. Na iya iyo sosai.

Eh, wasu lokuta ina sanya tunatarwa don ayyuka. Kaman da daddare ina sa tunatarwa, na'urar tunatarwa don ta gaya mun cewa lokaci kaza ya yi don in tashi in je zuwa aikina da tare na makar.

Eh, ina kare kaina da sauro ta hanyar amfani da magani mai kashe shi, amma dai na fi amfani da gidan sauro domin magance cizo daga sauro da ke kawo cutar malaria a jikin ɗan adam.